A gaskiya ni na fi son miyan gyaɗa da ganyen zogale ko kuma da alaihu. Ya fi mun daɗi sosai.

Na fi son ice cream mai flavor na ɗanɗano na madara creamy kenan. Na fi son creamy ice cream.

Eh, rubuntuna dai yana da kyau dedan gwargwado. Ba yanda ake buƙata dai za a karanta kuma a gane shi, so zan ce yana da kyau.

Nawa nafi amfani da WhatsApp ɗin da sosai akan any wasu other app ɗin da yake online.

Mika jiki da safe yana da kyau da muhimmanci sosai. Mutum ya dinga yin sa domin lafiyar jikinsa so ina yi.

Na fi san ranan Asabar domin rana ne wanda zan huta duk da cewa akwai ayyukan da mutum zai ɗan yi. Na wanke da sauransu amma rana ne da ba zan je aiki ba.

Eh ina cire takalma idan na zo bakin ƙofa na shiga ɗaki, zan cire takalmina, biri ya wajen ƙofa sai na shiga ɗaki. So ina cire takalma.

Kafin nan na yanke shawara a wajen aiki, sai na tabbatar na duba da kyau abin da nake so in yi, na ga muhimmancin shi. Kafin in yanke shawara, in faɗa a yi, in kuma matsala ne, sai na tantance da kyau.

Ina amfani da Facebook dan tura saƙonni. Ina amfani da WhatsApp don tura saƙonni. Ina amfani da Gmail don tura saƙonni.

Ina shirya ayyukana bisa ga wanda ya fi amfani, shi zan sa a farko in tabbatar na gama cika shi kafin sauran.

Eh ya danganci inda nake. Ina ko wuta ko ba wuta sosai, to a ma dai AC ɗin ya fi amma na fi son fanka. Na fi son fanka bai son inda nake zuwa ma wasu wuraren AC ya fi.

Ina karɓan bako da mahimmanci sosai. Ina marabtan shi a cikin farin ciki ko ita a farin ciki. Ba su kulawa sosai yadda ya kamata.

Na fi son gudu na ƙarshe a fanka idan na kunna, yanda zai bani iska mai kyau sai dai idan yana ƙara ne sosai shine zan rage gudun.

Ina shan madara sosai, ina son madara yana da daɗi. Ina shan shayi da shi madara.

Ba kullum na ke sanya safa ba sai idan sanyi ya yi yawa shine nake sanya safa ko kuma akwai ƙura da yawa shine nake sa safa.

Idan na kan nemi izinin hutu, na kan yi sa a rubuce ne, zan rubuta sai na kai wa shi shugaba na ajiye mishi ko manaja a ofis nasa, in ya zo sai ya karanta.

Eh nakan yi kuka ba wasu ba kullum ba ne. Ya dinga ci irin albasan da na samu ne, wani yana da safe wani ba safe. So idan mai zafi ne zan yi kuka.

Eh, to ni dai bana son ɗaukan hotuna domin ban saba da ɗaukan hotuna ba a kullum, amma ɗaɗɗen nakan yi.

A lokacin da babu wutar lantarki na kan yi amfani da fitila, tocila ko kuma duk abin da yake dai a nan wataran to akan ɗaga janareto.

A gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Domin ni bana son hayaniya, bana son damuwa sosai. So na kan guje wa irin wannan wuraren.

A duk wurin da na zauna akwai, ina son zama dai a birni yafi ƙauye domin akwai abubuwa da yawa da zan ci moriya, zan ci nasara kuma a abin da nake so yi din a birni din. So abubuwan zamani da na more rayuwa da masu inganci da yawa zan fi samun su a birni fiye da ƙauye.

Eh nakan yi karatu kafin na kwana domin ina son karatu sosai, so nakan nimi takarda na yi karatu kullum koyaushe.

A lokacin da na farka da farko, nakan tashi na ɗan zauna kaɗan, sai na yi bincike, na yi addu'a, na gama ibada, kafin nan sai na je na wanke fiska.

Eh, wajen aikin mu ba mu sa yunifom ba yanzu, kowa ya kan sa kayan da aka faɗa a saka ne kawai amma babu yunifom da muke zuwa da shi.

Ina jagorantar mutane yanda ya kamata, yanda za su ji daɗi, yanda nima idan ana min haka zan ji daɗi. Haka bana matsuguna musu, bana cin zarafin su.

Nakan fita bakin inda muke aiki, inda ake sayar da abinci a wajen sayar da abinci. Restaurants saina siya abinci na ci.

Eh ina son ɗakin na yayi haske da rana so, da dare kuma sai za mana da ɗan duhu kaɗan ba sosai ba. So hasken kar ya zama da yawa saboda za a yi bacci.

A'a, wajen aiki ba mu hutawa, sai mun tafi gida ne muke hutawa, ko kuma sai lokacin da an ba da hutun break na zuwa aje a ci abinci to shine muke dan hutawa.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Don na koyi amfani da kwamfuta tun da nake ƙarami. Don na san yana da amfani sosai, yana da muhimmanci na ga na iya shi. Komai yanzu ana yi da kwamfuta ne.

Ina magance matsalolin wajen aiki idan na san tadilin matsalar, so zan san yadda zan yi na magance shi a hankali yanda ya kamata.

Eh ina raba abincin mu da mutane wanda ba su da shi domin yana da kyau ka taimakawa wanda ba yi da shi. Kai ma ba ka san gaba ba wa zai taimake ka.

Eh ina shirin a karshen mako zan huta, zan wanke kaya na, da wasu abubuwan da ban samu na yi a cikin makon ba zan yi, zan je ziyara in kai da wasu abokai duka.

Eh, ina yin wanka in zan fita da kuma idan na dawo, sai kuma idan zan kwanta na ke yin wanka. So zan iya yi sau uku ko fiye da uku a rana.

Eh ina sauraren rediyo a wasu lokutan amma ba kullum ba ne. Lokacin da nake da dama ne nakan saurari rediyon saboda na samu wasu labaru.